Aaa, miyan da na nafi so kuma nafi amfani da shi shine miyan kuka da miyan taushe da kuma jar miya.

Ina kallon madubi, shi ma sau ɗaya ko sau biyar a rana. Ina kallon madubi da safe sannan bayan nayi wanka ina kallon madubi.

Gaskiya ne ba ma abokin bada barkwanci ba ne, amma muka yi wasa da iri har lokacin da nake tare da abokanai.

Eh wayata tana dai dai ta haske da kanta. Duk san da na shiga cikin rana tana rage haske, sanda na shiga duk gudu tana ƙara.

Eh ina son ɗakina yayi haske amma ba lokacin bacci ba. Dan lokacin bacci nafi so yayi duhu.

Ina tafi ni a hankali a hankali, ban cika yin tafi da ƙarfi ba, lokacin da wani abu ya burgeni ni ko kuma--

Ina kwana a gado daidai ma'abucin kwanciya ne a ƙasa madi. Saka makonon sadalilai dole akan gadon da ke kwana.

Ina magance damuwa ne ta hanyar yin hakuri da kuma fuskantar abubuwan da za su haifar min da nasara kawai.

Duka ina son su. Ina son fensir kuma ina son alƙalami. Ina amfani da kowanne idan bukatar sa ta tashi. Fensir don mun zane, zane, alƙalami kuma do mun rubutu.

Kulkum ina sata raɗi ko ina zona fure gida, matayi dangani wacce sana'a fi shakka daɗi?

Ba na zuba idon ki gaskiya. Da dai an yi lokacin da na ke zuwa amman yanzu kwata kwata, bana zuwa. Na azabun ai kallo na a gida.

Na fisa tufafin auduga domin shi ne gashi da zafi. Ina rayuwa a wajen aiki da ba a tuka da zafi. Da yawan kuna, ban samu fita ba.

Na fi kuzari da safe gaskiya lokacin da na tashi daga bacci na sha ruwa, ana samun kuzari.

To, ya danganta. Idan ina da dama, ina zuwa wurare da wuri. In bani da dama kuma sai daga baya. Haka na ke tsarin.

Ina haduwa da abokan ciniki ne ta sanin samun sauransu na kai zur su ko kuwa idan sun zo wajen da na ƙita wa. Kuma sannan muna haduwa da su ta waya da min tattauna kasuwanci.

Gaskiya na fi son launin fari, sai launin kore. Amma idan a tufafi ne wani lokacin ina amfani da launin shuɗi.

Jakata launin kore ne da baƙi da kuma rubutun ja a jikinta.

Bayan na farka daga bacci, ina sha ruwa sannan ina fita tsakar gida domin bawa dabbobi abinci da kula da shuka sannan ina wanka,

Gaskiya ina raba abincin mu da mutane musamman makwabta, duk sanda akwai abinci, to ana miƙa shi zuwa ga makwabta.

A cikin gidan mu dai ba mu dai damu shi dani gaba daya sannan a cikin gidana kuma mu uku ne gaba ki daya mude dai mu tara ne.

Ina farka misalin ƙarfe uku da rabi na dare zuwa ƙarfe huɗu. Wani lokacin kuma ina kaiwa huɗu da rabi ko biyar ban farka ba. Ya danganta da yanayin gajiya.

Gaskiya na fisan chin chin, meat pie da alkaki sannan ina son o- ok soson kwai da ƴar gullisuwa.

Gaskiya ba na kunna Bluetooth kullum, se dai idan zan yi sauraron wani abu mai muhimmanci ko kuma karatu wanda ba na son mutane suna shigowa cikin ganci.

Gaskiya ni ba ma'abocin cin biredi bane, ba biredi kowanne iri bane, bana cin sa da yawa, bana cin sa sosai.

Ina sasanta rikici ne ta hanyar daidaito da sauraren koken mutane daban-daban sannan na samar da maslaha tsakanin su.

Ina amfani da kuma maruba wasa labarai da yawa. Ina amfani da social media, irin su Facebook. Sannan ina amfani da jarida, ina sauraron rediyo, ina kallon talabijin.

Ina cajin wayata ne da daddare, idan na tashi daga bacci, idan na kwanta.

Ina son ciyar da hutu na a kasashen larabawa musamman a watan Ramadan, in je saudiyya da sauran.

Ina nisan kaman kilimita biyar zuwa sama da haka ma arana idan na so tafiyan kafa sosai.

Ina samu na ƙirƙira ma kaina abubuwan da suke rage damuwa. Ina yin karatu kuma ina gudar da ma abun da zai ɓata min.

Eh, ina son buɗe taga a daki domin samun ingantacciyar iska, da kuma ganin haske da ganin abun da yake faruwa a waje.

Eh, ina kunna tsaron bature lokacin da na baro wayata kuma abin hawana.

Ina da takalma ƙwaya biyu rak wanda nake amfani da su, amma akwai wanda na daina amfani da su kuma guda biyu na ajiye su a gefe.

Taimakawa mutane ta hanyar ba su shawarwari, ta hanyar ba su taimakon kuɗi da hanyar musu abubuwan da zai taimaka rayuwarsu.

Ina kammala aiki akan lokaci, ya ta hanyar bayar da hankali kai tsaye akan abun da na zo yi da kuma seta wa kaina lokacin da ya kamata na kamo.

Eh ina zaman kan gwiwa amma dai a nan ba zama haka ba shine zaman da na fi yi ba, sai dai a lokacin sallah shine na fi zama akan gwiwa.

Eh ina iya tuƙa mota sosai ma ko a kan titi indai a cikin gari ina tukawa.

Ina ajiye kuɗi a banki, ina ajiye kuɗi a wallet, ina ajiye kuɗi a gida amma iya kuɗin da za ai amfani da shi ne yau da gobe.

Ina soma aiki a rana kullum ƙarfi tara na safe sannan kuma na kammala ƙarfe biyar.

Ina amfani da launin tawada shuɗi ne, wani lokacin kuma ina amfani da ja kuma dai na fi amfani da shuɗi.

Gaskiya bana son cin abincin titi, sai idan ya kama ni dole bayan da zan yi sakama makon yunwa kowane abu makamancin haka.